Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so shine tuffa, ma'ana apple. Ina son shi, in riƙa cin shi a kowane lokaci.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa kamar in ce sai watarana ban san bankwana, sai watarana ban san bankwana kina raina naga 'yan fara tana tafiyar mata.

Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan kayan abinci don in kawo ma iyalai na, da kuma sabulun wanka da sumagi da sauran kayayyaki masu mahimmanci game da iyalina da rayuwana.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubin da muke da su a gida guda biyu ne. Ɗaya a bayi, ɗaya in ka gama kwalliya ka gama yin abun da za kai zaka kalli fuskan ka a falo ka tafi gurin aiki.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata a lokacin da yammacin ya yi, na kan ganin inuwata.